Idan ance ku koyi sabuwar sana'ar hannu, wacce zaku zaɓa meyasa? Sabuwar sana'ar hannu da zan koya ita ce sana'ar, sana'ar haɗa takalmi. Wannan sana'a tana da matuƙar muhimmanci kuma tana da riba. Baza'a fi yin ta cikin sauri. So wannan sana'ar shiyasa.

Yankin ku ya sauya? Yaya tun kuna ƙanana, ya gaskiya yankin mu ya sauya. Dan lokacin da muke ƙanana ba haka yankin yake ba. So muna tasowa, abubuwa suna ta canzawa, gine-gine suna ta sauyawa, tituna ma suna ta sauyawa. To makarantu ma haka.

Ɗanjuma, Danladi, Talata sunaye ne da suke barin ranar haihuwa faɗa gama da waɗannan al'ada. Wannan al'ada ne na bahaushe. So birin mutumin da aka haife shi ranar Litinin, wurin Lahadi sai a kira shi da Ɗanladi, wato ranar Lahadi kenan.

A ganinku iska mai kyau tanada mahimmanci sosai? Eh, gaskiya a ganin mu iska mai muhimmanci tana da muhimmanci sosai domin tana ƙara lafiya, tana ƙara lafiya sosai a jikin ɗan adam sannan kuma tana sa mutane su samu nishaɗi.

Ku gaya mana game da ƙosai, da ƙosai na safe. Ƙosai wani abinci ne da ake yin sa ake soya sa. Da safe dai an fi sayar da shi domin masu kalaci su zo su saya.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yadda muke haɗuwa da abokan ciniki muna haɗuwa da su ne a kasuwa ko kuma ta wayoyyan mu. Na lokacin da muke yin tallan lalka, sa don lokacin da muka bada tallan lalka su suna zuwa su kira mu a waya.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi shine Imperial Leather. So wannan sabulu na samun asali ne tun muna yara. Toh da shi muke ake mana wanka har muka taso, naga ana sayar da shi, kuma muka cigaba da amfani da shi.

Ku gaya mana game da rini da yadda ake yins, ake yi. Shi rini wani tsohon sana'a ce da aka yi tun iyaye da kakanni, kakanni da iyaye. Sana'a ce mai matuƙar muhimmanci inda za a rina kaya da sauran abubuwa. Yadda ake yinsa kuma ana haƙa sa, ana haƙa shi ne daban-daban, ramuka-ramuka kamar rijiya ne haka.

Menene abin sha da kuka fi so? Menene abin sha da kuka fi so? Abin sha da muka fi so shine ruwa. Ni na fi son ruwa a kan kowane irin abin sha domin ya fi kare lafiya kuma bai da wani abin da yake cutarwa a cikinsa. So gaskiya, na fi son in sha ruwa kawai ko na ci abinci.

Yaya kuke tsaftace gida? Yadda muke tsafce tsaftace gida, da safiya in Allah ya tashe mu lafiya, za mu yi sharan tsakar gida, mu share ɗakuna, mu wanke bayika, mu gyara kicin ɗinmu, mu yi wanke wanke, a sa turare, sannan a wanke gidan, a wanke bayika.

Wacce karin magana kuke yawan faɗa? Kuma me take nufi da gaske? Karin maganan da muke yawan faɗa ita ce, "yaro, yaro ne ko da yaron giwa ne". Wannan karin magana tana amfani ne don lokacin da yaro ya maka sharmi. Ko yayi wani abun da ba daidai ba. Sai ka kira shi da yaro, yaro ne sabida bai da hankali sosai.

A ganin ku me ya kamata a gabatar wa yara daga al'ada? Abin da ya kamata a gabatar wa yara game da al'ada ita ce yadda al'adan take da yadda ake yin ta da ma'anarta, domin kada yara su manta da al'adar. So abin da ya kamata kenan.

Mutumin kirki wane irin mutum ne a ganin ku? Waɗanne halaye suke bayyana, suke bayyana shi? Halayen mutanen kirki da yadda suke bayyana shi shine zaku ga mutum yana da tausayi, yana da mu'amala mai kyau kuma yana girmama mutane sannan za kaga bai da matsala.

Ka bayyana yadda mutum yake yin rajista a wurin da kuka sani. So yadda mutum yake yin rajista a inda muka sani ita ce mutum zai je ofis, ofisan mai anguwa ya gabatar da ƙanshi mai anguwa ya masa rajista sannan mai anguwa ya ɗauke shi ya kai shi wurin hakimi.

Ku ba mu labarin farin ciki, ko damuwa da saƙon banki yake kawo wa. Yadda farin ciki take daga lokacin da ka je ta alat. Wato saƙon wasu kuɗi sun shigo, a cikin asusun bankin ka za ka ji wani babban farin ciki.

Kalmomin juyayi da ta'aziyya, da ake amfani da su cikin ladabi a wurinku. Yanda ake amfani da wannan kalmomin wurin auren mu shine idan aka je, ya ƙarin haƙuri, ya gajiya kuma bai da alkhairi la.

Ku bamu labarin wata hanyar girki da take wucewa daga tsara zuwa tsara a gidanku. Hanyar girki ita ce hanyar tuwo da miya. Wannan girki ta nada tsara tsara a gidan mu sosai daga wannan za'a fara wannan.

Me za ku gina idan kuɗi ba matsala ba ne? Abin da za mu gina idan kuɗi ba matsala ba ne shine zan gina masallaci da makaranta. Ma'ayi ibada, mutane suyi ibada kuma su sami ilimi. To zan gina wannan abin guda biyu, masallaci da makaranta.

Ka fi son zama a birni ko ƙauye? Eh, na fi son zama a birni gaskiya. Domin birni ya fi ƙauye kyau kuma ya fi shi jama'a kuma ya fi shi tsaro kuma ya fi shi daɗin, daɗin mu'amala da mutane. Ya fi kasuwanni.

Yaya kuke ajiye takardu da rasiti? Yadda nake ajiye takardu da rasiti, to ina da wurin ajiye takardu sannan kuma ina da wurin ajiye rasiti. Ko wane akwai wurin inda nake ajiye sabo kada ya ɓace.

Kana son wurare masu hayaniya? Bana son wurare masu hayaniya gaskiya. Na fi son wuri wanda babu hayaniya. Da wurin za ka tashi shiru idan ka samu wannan wurin, zaka fi nan zuwa ka yi wasu abu ba tare da takura ba. Su nafi son wurin mai nuna nutsuwa.

Ku ba ma labarin dattawa da ƙananan rediyoyin su. Labarin dattawa da ƙananan rediyoyin su zakaga kullum dattijai na tare da rediyonsa a kunne yana jin labarai da waƙoƙin nishaɗi na da wanda suka sani.

Ku gaya mana game da ƙetare ruwa da jirgin ruwa, ƙetare ruwa da jirgin ruwa wanda ga wanda bai saba ba za ta ji ra nan kamar zai mutu. Ma wanda ya saba kuma zai ji lafiya lau ne hankalin shi kwance. To wanda bai saba ba kuma zai ji kai, kaman za a faɗa.

A chaɓa da keke napep, yaushe kuke amfani da su? A chaɓa da keke napep, yaushe kuke amfani da kowanne? Keke napep yafi sauƙi. Muna amfani da shi ne lokacin da bamu da kuɗi, sanan kuma ba mu sauri. Shi kuma mashin muna amfani da itane lokacin da muna da kuɗi ko muna sauri.

Waɗanne abubuwa kuke godiya da su a halin yanzu? Wanda muke godiya da su a halin yanzu shine zaman lafiya da Allah ya kawo mana cikin al'ummar mu, mun fahimci juna tsakanin musulmi da kiristoci, su nuna wa godiya ga Allah.

Me mutanen unguwarku suke yi domin kula da lafiyar su? Yadda mutanen unguwar suke kula da lafiyar su shine ana yin feshin maganin sauro, sannan ana, eh, gyara magudanian ruwa, sabi da kwalara. Sannan ana zuwa ganin likita lokacin da wata matsala ta taso.

Yaya kuke yin ciniki idan za ku sayi wani abu a kasuwa? Yadda muke yin ciniki in za mu sayi abu a kasuwa shine muna tayawa ne. Idan aka faɗa mana kuɗin sa sai mu taya. Idan an siyar mana sai mu saya, idan kuma ba a siyar mana ba sai mu je wani kasuwa mu ƙara tayawa mu saya. Haka muke.

Ku gaya mana lokacin da kuka sauya ra'ayinku. Lokacin da muka sauya ra'ayinmu lokacin da muka tashi yin aure ne. Wani lokacin ban da ra'ayin yin aure so amma da lokacin ya yi ƙawai sai na canza ra'ayina na ce bari inyi auren in gani. So lokacin ne na canza ra'ayina.

Me nene mafi muhimmanci a kasuwanci? Mafi muhimmanci a kasuwanci shi ne yarda, yarda. Wanda zai saya kaya a hannunka ya yarda da kai, kai ma ka yarda da kwastomomin ka. Kuma abin da zaka siyar ya zamanto yana da inganci. To, in abin da yake da inganci kenan.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a bana tara tsabar kuɗi. Kwadai kuɗin da na samu ina sa su a asusun banki ne domin ka in kashe su ko kuma ka da ɓarayi su sace su. To haka nake, bana tara tsabar kuɗi, ina kai su banki ne.

Maganin gargajiya me kuke gani game da shi? Magani, wannan magani magani ne tun iyaye da kakanni tun zamanin da. Su ma dai shan shi babu ƙa'ida yana kawo illa sosai. Amma fa yana aiki sosai. Amma dai ya kamata a dinga shan shi.

Ku bamu labari tafiya a ƙasa zuwa makaranta a yarintar ku. Tafiyar mu a makaranta a ƙasa a yarintar mu, su gaskiya mana yawon latti sosai. Yawan kafin mu je za mu tsaya muna wasa a kan hanya. Muna yin wasan darasa.

Hausa a matsayin harshen kasuwa tsakanin mutane masu harsuna daban-daban. Ku faɗi yadda take haɗa kan mutane. Hausa ta haɗe kan mutane sosai a fannin kasuwanci. Zaman Inyamurai da Hausawa. Zaka ga duk wani Inyamurai ya iya Hausa.